Ina shara daki na sau uku, ina shara da safe, ina shara da rana, ina shara da daddare kafin bacci. Kagan sabta na ɗaki akwai amfani sosai. Shi ne mu shara, muyi ko da komai, mu goge wani abu ko wani abu yana datti a ciki mu goge mu shara, muyi sabta saboda sabta akwai amfani sosai.

Eh muna da manufa na wata wata a wurin aikin mu. Kaga manufa na wata wata akwai amfani sosai. Shi ne za muyi komai da komai, za muyi misali, za muyi shawara, ya zamu yi wata wata na manufa.

Ina shairya ayyuka na da safe, na tashi da safe, zan yi shirye shirye na ayyuka, in tashi in wuce wurin aiki da sauri, in samu mota in wuce saboda wurin aiki na akwai nisa. Shine ayyuka, shirye ayyuka ina yi, na tashi da safe in yi misali, ya zan yi aiki yau, in wuce da wuri in fara.

Eh, rubutuna akwai kyau da, sosai. Na yi rubutu da fensir, akwai kyau sosai, saboda ka gan rubutuna tan ina karami rubutuna akwai kyau. Akwai kyau ka-- kana da rubutu mai kyau saboda za'a iya kira ka ka yi rubutu ma mutane, ma, ma wurin aiki, Kaga wurin aiki ina yin rubutu sosai saboda rubutuna akwai kyau.

Ina cin abinci a wurin aiki. Ka-akwai wurin gidan ci abinci a wurin aikin mu amma ni haka in zan wuce wurin aiki zan dafa abinci da safe ko in dafa shinkafa da wake da miya in sa a cikin roba in kai wurin aiki. In zan ci abinci in buɗe in ci.

Eh ina shan madara sosai. Ka gan madara akwai amfani a cikin jiki. Ina shan madara sosai. Ka gan madara zaka iya sha madara da shayi, zaka iya shan madara da jinja, zaka iya shan madara da, da ruwa. Ka sa ruwa ka sha madara. Madara akwai amfani sosai a cikin jiki.

Ka gan ragowar abinci ba mu sa a cikin shara. Ka gane ko? Ragowar abinci akwai amfani cewa abinci yana da tsada a nan shine za mu sa a cikin freezer da sassafe gobe mu sa kan wuta, eh, mu sa kan wuta mu ci amma ba mu zubar da ragowar abinci.

Ina karɓan ƙira a aiki sosai saboda kagan wurin aikinmu. Muna da WhatsApp group a, a WhatsApp, a WhatsApp ɗinmu akwai WhatsApp group, so ina karɓa ƙira a wurin aikinmu sosai, sosai, sosai, sosai. Ina, ina, ina, ina, ina karɓan ƙira a wurin aiki. Zo yin rubutu, in zo yin misali, mu zo mu yi shawara a kai aiki, a kai damuwa wurin aiki, za ƙira ni, za ƙira mu, mu zo mu yi shawara.

Eh ina amfani da kunnin waya. Kasan kunnin waya akwai amfani sosai. In zan ji, eh in zan ji waƙa akan wayana zan sa kunnin waya, ji waƙa, ji waƙa sosai da shi. In zan karɓa kira a wurin aiki ko a wurin abokainina zan sa a kunne ɗina.

Ba mu da gidan fim a anguwar mu aka, ba mu da gidan fim a anguwar mu. In zan kalla fim ko zan kalla wani fim, zan downloading akan waya dina. Akan waya dina akwai Netflix, akwai Prime Videos. Zanje wurin in kalla, in kalla fim amma ka gan wurin a anguwar mu aka ba gidan fim a anguwar mu.

Ka gan sansantawa da rikici a wurin aiki akwai damuwa sosai. Shine zamu kira ogan mu ko mu zo muyi shawara a kan sansantawa rikici a wurin aiki. Ka gan rikici ba kyau a wurin aiki. Rikici akwai damuwa a wurin aiki. In za muyi haka, mu zo muyi sasantawa, muyi shawara, mu ba da misali sai mu zo muyi sansantawa a kan wurin aiki.

Ina amfana da tsintsiyan kwakwa. Kagan tsintsiyan kwakwa shine muna amfani a gidan mu. Tsintsiyan kwakwa akwai kyau sosai in za ka yi shara sosai, eh, ɗakinka, wurin zama, wurin gidan aiki. Tsintsiyan kwakwa akwai amfani sosai. Saboda zai yi sharan ka, ya yi fiyes fiyes, ya yi sabta.

Ka gan ina jin tsoro, tsoron kare. Kaga kare ina jin tsoro saboda kare ya taɓa cizo na, ina karami. Kaga ina tsoro, ina jin tsoron kare sosai sosai. Ina jin tsoron maciji. Kaga maciji kuma ina jin tsoron su sosai sosai da cizon su, da kome da kome ina jin soron su.

Eh ina son ɗakina yayi haske. Yanzu kuma aka akwai aske a cikin ɗakina sosai. Ni ban son, son ɗaki a cikin duhu. Ban son ɗaki a cikin duhu. Ina son ɗaki yayi haske, yasa wuta, yasa kome da kome, yasa fenti, yasa launi fenti a cikin ɗakina. Na son ɗakina yayi haske sosai.

Ka gan kafin kwana da yamma zan, na dawo daga wurin aiki, in shiga baho in, in yi wanka sai in wuce wurin buga kwallo. Na buga kwallo, zan buga kwallo da abokanaina. Na buga kwallo sai, sai in dawo gida kuma in ci abinci sai in kwana.

Ina gaishe da mutane sosai. In ka gani da safe zan gaishe da mutane zan ce ina kwana. Inda rana ko da dare zan ce ina wani ko sannu ku. Shine ina gaishewa da mutane. Sannu, ina kwana, ina wani.

Kagan dangantaku da shugaban aiki ana da amfani sosai, sobadi in akwai dangantaku da shugaban aiki, aiki zai je sosai, aiki zai je da sauri da sauri, aiki zai je da murna. Akwai murna sosai in akwai dangantaku da masu wurin aiki da shugaba a wurin aiki, aiki zai je sauri da sauri.

Ina karɓan baƙo da murna sosai. Kagan baƙo, za'a ba su abinci, za'a ba su ruwa su sha. Zan karɓa su da murna a cikin zuciya na sosai. Saboda in ka yi ma su, in kai ma ka je wurin su wata rana, za'a yi ma. Ka gane ko? In zan karɓa baƙo a gidan mu ko a wurin aiki ko a wurin, a wurin kowane da wuri, zan karɓa su da murna.

Kagan kayan aiki muna amfani a wurin aiki shine mu sa kayan riga da hundo. In mun sa kayan riga da hundo shine wurin kayan aikin muna amfani da shi. Kaman in ka sa kaya kaman jeans babu so a wurin aiki din mu. Amma in ka sa kaya da hundo ko ka sa fulla shine ana yi a wurin aikin mu.

Eh ina da kati kasuwanci. Kaga kati kasuwanci, shi in za ka biya abu a kasuwa ko in za ka karɓi abu, kaga kati akwai amfani sosai. In ka je wurin gidan kuɗi za a baka kati kasuwanci. Kati kasuwanci akwai amfani sosai sosai.

Eh ina bacci da rana. Kaga rana, rana kaman ranan Juma'a, ina bacci da rana sosai. Kaga bacci da rana akwai amfani sosai. In ka dawo ko in kana da, in kana wurin aiki in sun baka wurin kaje ka bacci, sai ka bacci a rana. A rana, ka bacci a rana akwai amfani sosai.

Eh ina son abinci mai yaji ba sosai bane. Kaga garau-garau muna cin garau-garau ka sa man gyada a kan shinkafa ka sa yaji amma in yaji yayi yawa ba kyau a cikin jiki amma ina son yaji sosai akwai amfani amma in yaji yayi yawa babu kyau.

Ina amfani da sabulu sosai. Kaman sabulun wanka haka, ina amfani da sabulu wanka, ina amfani da sabulu wanke wanke. Kagan sabulu akwai amfani sosai. In za ka yi sabta a cikin gidan ka, a kan jikin ka, sabulu akwai amfani sosai. In ka je wani wuri ka wanke hannu da sabulu da ruwa, akwai amfanin sosai.

Ina wanke tufafina sosai saboda akwai sabta a gidanmu. Ina wanki sosai, ina wanki sau biyu, sau biyu ina wanke tufafina saboda ban son datti. Datti ba kyau a cikin jiki.

Eh, ina shirin shirin kuma da zabatan shirye shiryen computer saboda akwai amfani sosai. Ka gan computer ɗinka in ya dade sai ka canza saboda zai yi aiki sosai. In computern ka ya yi aiki eh sosai maka kaima ka yi shirye shirye computer ɗinka.

Na fi son tofafafin silik saboda ina da su da yawa kuma na fi son su. In zan yi, in zan wuce wurin sallah a Juma'a ko zan wuce wurin, wurin, wurin abokaina, na fi so in je da rigar siliki ko da tofafafin silik. Na fi son su sosai.

Eh ina shan ruwan ƴaƴan itace. Kagan ruwansu akwai amfani sosai a cikin jiki. In zaka-- in ka, ka tashi da rana ko ka tashi da sassafe, in zaka barci da dare, akwai amfani ka sha ko ka ci abinci, ka ci abinci ka sha ruwan ƴaƴan itace akwai amfani sosai a cikin jiki.

Eh ina kallon taurari daddare. Ka gani, in mun dawo da wurin aiki ina zauna a waje daddare. In ka kalla sama ka za ka gan taurari me haske sosai. Akwai amfani sosai in ka, in kana da damuwa a wurin aiki ka kalla sama, ka kalla taurari ka ji murna sosai.

Kagan hayaniya ba kyau a wani wurare. Kagan kaman yau Juma'a muna ji hayaniya sosai. In ka wuce wurin titi a unguwan mu, kan titi akwai hayaniya sosai. Ni ban so su, ba kyau a cikin jiki ma.

A'a ni ban yi motsa jiki kullum. Kagan na wuce wurin aiki da sassafe sai daddare in dawo amma kagan yau kaman Juma'a mun dawo ƙarfe biyu. Mun dawo daga, daga Juma'a daga masallaci sai mu je wurin za mu yi motsa jiki. Ko gobe kaman sati ina yin sosai amma ba kullum bane.

Ina cije farce amma ba sosai bane. Kagan cije farce ba kyau shine na daina. Na gan an ce ba kyau shine na daina amma ina cije farce dina da. Amma yanzu ni ban cije farce dina kuma saboda ba kyau. Akwai datti, ba tsafta wurin.

A'a bamu yin wuta da itace, muna yin wuta da gawayi. Kagan itace akwai ba kyau a, a gida ka yi wuta da itace. Amma na fi so anyi wuta da gawayi. Kagan gawayi ba akwai kyau sosai amma kagan itace ba kyau sosai.

Kaga wurin aikinmu yaya muna aganta ne, shine zamu zo da shugabanmu muyi shawara, mu sami misali, muyi kome da komai tare sai mu je wurin aiki shine zamuyi, zamu gan ingantawa a wurin aiki sosai.

A'a ban da dabar a gida saboda dabar muna da tattambara a gida muna da akuyoyi a gida amma ba mu da dabar a gida. Ka gane ko ba mu da dabar a gida amma muna da akuyoyi muna da tattambara muna da, da, da akuyoyi a gida.

Zan sa aiki na akan social media, in sa akan WhatsApp, in sa akan Facebook, in sa akan Instagram, in sa akan twitter, shine-- ka gan wuraren aiki ɗina zan sa a wurin, sai in gan in samu aiki daga wurin.

Yawan gidanmu a gida, muna biyar a gida. Baba na, mama na, ni da abokanai na a gida. Mu biyar ne a cikin gida. A gidanmu aka, bamu da yawa aka a gida amma mu biyar mu ne a cikin gida.

Ka ga ina da mura ko a lokaci ina da mura, zan sa abin kulle bakina, in sa face mask a bakina ko a ciki a wurin a-anci na kadai. Ba wasu mutane ka gan mura, ka gan a kwai, in kana da mura ka samu sanda ka share hancinka sosai.

Ina kwana a gida amma na dawo da aiki zan kwana. Na dawo da aiki zan kwana ƙarfe bakwai. Na ci abinci sai in kwana, sai da safe kuma zan tashi.

Ina iya hawan keke sosai amma ban iya tuka mota ba. Kagan hawan keke na iya tun ina karami. Zan kawo kuɗi in basu, in yi hayan keke, in wuce wani wuri in dawo amma ina da ƙarami ban da keke. Amma kaga aboka ne na, ka gan su da keke amma ni haka ban da keke amma na iya tuka keke sosai. Na iya awon keke sosai.

Ina tafiya amma ba da nisa ba ne. Kaga wurin, wurin aikina babu nisa sosai. Zan tafiya daga wurin gidan mu jai wurin aiki in dawo kuma amma ni ban iya tafiya sosai ba saboda ina da zan samu kafa, kafa na zai yi min zafi.

Eh wayana ina dandata haske da kanshi, ina cikin duhu kagan haske dinshi zai zo sosai amma ina waje ina cikin inuwa ko ina cikin ina waje kagan haske dinshi zai zo kasa.

Eh ka gan waya na, waya na ya cika ko, ya cika ko. Zan canza amma ba yanzu bane. Ka gan waya na ya cika. Ina amfani da Tecno Spark 7 amma tun ya daɗe sosai amma yanzu a haka waya dina ya cika.

A a ni ban kunna da Bluetooth kullum. Na kunna hotspot din na amma kagan Bluetooth zan sa waya na a kan a kan spika shine zan kunna Bluetooth din na amma aka-- ni ban kunna Bluetooth da kullum ba. Ka ga hotspot, kaga WiFi, ina kunna su kullum da kullum amma ka gan Bluetooth ban kunna da su sosai.

Eh muna aiki a wurin. Muna yi aiki sosai a kungiyar sosai. Kaga in mun yi kujer za mu yi misali, za mu yi shawara, za mu yi shawara da shugaban mu a wurin aiki. Kakan kungiyar akwai amfani sosai a wurin aiki.

A a ni ban iya buza saki sosai ba. In zan buza saki zan kai a wurin mutane a unguwar mu za a yi min buza sosai. Ka gan buzan saki za ka koya, za ka koya sosai kafin ka iya buza saki. Amma ni in zan buza saki zan kai wurin wurare suna yin sosai.

Teburi mu a wurin aiki akwai babba, amma ka ga teburi mu a, a wurin shugaban mu yayi babba sosai. Teburi mu akwai, akwai, akwai, akwai babba sosai a wurin aiki ɗin mu. Akwai babba za mu sa waya, za mu sa takarda, za mu sa kwamfuta ɗin mu, akwai babba sosai.

Na fi son taxi sosai kafin boss. Ka gan bos mutane suna da yawa a cikin bos kafin shi cika kuma wahala ne. Amma na fi son tagzi. Ka gan tagzi in ka, in tagzi ya sallame ka zai kai ka wurin da kana so. Amma ka gan bos kafin ai ya cika dam shi ne za su wuce a wurin.

A ina cin cita a abinci. Ka gan cita akwai amfani a jikin mu. Ina cin cita sosai. Ka gan cita, ka gan, ka gan yaji ina cin su sosai. Akwai amfani. Ka gan cita akwai amfani sosai sosai.

Ina fara aiki ranan Juma'a. In ka gan ranan Juma'a, zan fara aiki kullum a ranan Juma'a. Shine zan je aiki da safe zan je, ka gan da rana kuma ina aiki, da dare zan dawo gida. Shine amma ina fara aiki a ranar Juma'a.

Kai ni ban so zafi haka, kai juraewa zafi ni ban so zafi haka. Ka gan haka mu na lokacin, lokacin sanyi, na fi son sanyi sosai. Amma ka gan zafi in akwai zafi za mu siya a waje ko mu siya a wurin, wurin ice mu ji iska sosai.

Ina amfani da internet sosai. Ka gane yanzun kuma ina amfani da internet, ina yin magana akan internet. Ina amfani da internet sosai. Ina yin browsing akan internet, ina kalla hoto, ina kalla bidiyo akan internet sosai. Ina amfani da internet sosai.

Eh ina jefa da dutse da nisa amma jefa da dutse a unguwar mu ba su, ka gan ka jefa dutse sai samu mutum ko ka yi albini mutum yanzu da dutse zai zai zai kawo damuwa amma na iya jefa jifa dutse sosai.

A ina kulle ƙofa na kullum. Ka gan in ka buɗe ƙofa ɗin ka, za ka samu datti a cikin gidan ka. Za ka samu tsoro daga waje za shigo su cizon ka. Amma ka kulle ƙofa, ka gan ƙofa ɗin ka, ka gan cikin gidan ka, za ka samu tsabta a cikin gida. Ka gan ba, ba, ba, ba za ka samu tsoro da yawa ba a cikin gidan ka.

Ka gan abincin da yana sa ni jin daɗi? Na ci sokwara da naman kaza da naman kuɓewa. Zan ji daɗi sosai, zan sha ruwa bacci sosai. Shine yana ban jin daɗi sosai. Ina cin abinci, na ci sokwara da naman kaza da miyan, miyan kuɓewa. Zan ji daɗi sosai.

A ina yi addu'a kullum. Kaga addu'a akwai amfani, akwai amfani sosai. Zan yi addu'a da rana, in zan wuce wurin aiki in yi addu'a da safe, in zan-- ina dawo da aiki zan yi addu'a kuma ina dawo. Addu'a akwai amfani sosai.

Eh, ina rubutun rahoto a wurin aiki sosai. Kaga muna rubutu rahoto wata-wata. Shi ne muna rubutun rahoto a wurin aiki ɗinmu. Kaga rubutu akwai amfani sosai. Ka rubuta ka ba shugaban ku, ku yi misali, ku ba da shawara da aikin ƙungi wata-wata.

Na fi so in zama a kan kujera. A kan kujera ina zama a kujera a kan a wani aiki ɗina, na zama a kan kujera zan iya in ci abinci, zan iya an, an, an, an, an taɓa wayana, zan iya an, an amfani da computer ɗina shine laptop an, an yi da shi.

A ina so ina kalla fadiwar rana sosai. Ka gan fadiwar da rana in ka samu hoto a fadiwar rana akwai kyau sosai saboda rana a cikin hoto akwai kyau. Kuma in ka sa hotonka a, a kai wassaf, mutane za su so sosai.

Na fi so in ji kiɗa, kiɗan Hausa. Karan kiɗan Hausa akwai, akwai, akwai daɗi sosai. Ka jin kiɗan Hausa, ka, ka kalla, ka kalla fim Hausa akwai daɗi sosai. Akwai ɗaɗi, ɗaɗi sosai. Na fi son ji kiɗan Hausa.